Anguwar mu tana nan yadda take tana cike da mutane akwai kuma jama'a suna shiga suna fita. To yawanci dai haka anguwar take.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Eh to shi kammala aiki ana gama shi ne a daidai. Sai ka saita lokacin da za ka fara sai ka fara aikin ka kuma sai ka saita lokacin da za ka gama. Ka ga duk lokacin da ta zagayo ka san kawai lokacin ka ya riga yayi sai dai ka gama ka bada aiki. Kaga baka bata ma kanka lokaci ba kuma ka bata ma wanda kake ma aiki lokaci ba.

Kana cija farce? A'a gaskiya bana cizon farce. Cizon farce gare ni kaman wani cuta ne nake gani da yake damun mutane. Haka kawai ya za a yi ka zauna kawai ka fara cizon farce, kuma kana da lafiyan ka. Ai ka ga abu ne wanda sai an tambayi mutum. To gani dai gaskiya bana cizon farce.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To a ƙarshen mako dai ba ya wuce kace zaka huta. Tun dare ka gama duk wasu yan aikace aikace tun daga farkon mako, tsakiyan mako zuwa ƙarshen mako. Kaga sai ka fara tunani yanda zaka huta. Zan fita ne ko zan je in samu abokanai, mu yi sharhuliya ne ko kuma me za a yi, shi za a yi. Amma dai a dai ƙarshen mako ba abin da ya fi mutum yace zai je ya huta.

Wane irin yanayi kake, kake fi so? To yanayi dai wanda na fi so baya wuce in ce lokaci kun ce yanayin sanyi, yanayin sanyi ka ga za ka lullaba ku da akwai sanyi za ka samu ni'ima. Amma yanayin zafi ai ka ga in ka lullaba zafi in ka buɗe sauro to ai ka ga an yi bayi ba. Ba wani sauƙi da za a samu tamkar lokacin zafin nan. Amma in lokacin sanyi ne ka san za ka iya lullaba kuma za ka samu bacci mai daɗin gaske.

Kana iya yin iwo? Eh na iya yin iwo sosai. Dan na yi gasa na iwo kuma na zo na biyu, daga baya ma na yi gasa na iwo kuma na zo na ɗaya. To abubuwan mun iya shi gaskiya.

Yaya kike karɓar baƙo? To shi baƙo ana karɓar shi ne da hannu biyu. In za ka ba shi ruwa da abinci, ka yi fara'a da abin da ka san zai sa shi farin ciki za ka yi. To ai ka ga, duk wanda ya zo wurinka ai yana tsinkane, shi ya sa ya zo wurinka.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? To gaskiya teburin mu a wurin aiki yana nan ajejjere ajejjere ne. Kowa yana da nashi teburin nashi dankaran kanshi. Zaka iya ajiye takaddunka, za ka iya ajiye laptop ɗinka, za ka iya ajiye du wani kayan aikin ka a sama kuma zai dauke shi chap hankali kwance. To ka ga zai zamanaga kuma laushi. Zaka iya aikin ka a tsanake ba sai ka tsaya kana tunanin wani ya gama ba da teburin shi ka ɗauka ka yi. To yawanci gaskiya haka abun yake. Teburin kowa da nashi a gurin aiki. Da ne dai aka canza teburan za'a iya cewa mai tsawon nan mutane biyu a kan, a kan tebur ɗaya ko mutane huɗu a kan tebur ɗaya haka ake yi da. Amma yanzun an samu canji. So teburan za ku gansu masu kyau, masu laushi, masu fili da za ka iya ajiye kayan ka kai aiki akai.

Sau nawa kake rubuta rahoto? To gaskiya rubuta rahoto ga ni wai ɗan jarida inavrubuta rahoto sosai. A sati ɗaya za ka iya rubuta rahoto ya fi so ashirin ko ya fi so ɗari. To yanayin yadda dai za ka yi aikin dai haka shi ne dai abinci.

Kana koyan wata yare? Eh, yau da kullum ka san ita rayuwa dole sai ka na yi. Ka na ƙoƙarin koyan yaren jama'a. Ba wa in ka je guri ba ka dinga tsoro tsoro da ido. To yare muna koyan, yaren ruƙa daban muna koyan Faransanci, muna koyan Larabci. Akwai yaruka gasunan daban daban.

Kana da sa hannu a sakonninku? Eh, dole. Ga wanda yake ba da abubuwan da ke tafi da gida ai, akwai sa hannu a sakon ni. Wannan ya zama na dole ai. Wannan babu hadina.

Kana kallon taurari da daddare? Sosai kuwa ina kallon taurari da daddare, indai ina da wani abu da ake kira telescope, shi nake sawa sai dare ya yi sai in je in kalli taurari, in gan su da sunayensu ina yi ina rubutawa ina ajiye. Dan abu ne wanda yake ɗaukan hankali sosai, yana jawo hankali kuma, so za ka ji daɗin kallon su kuma zai kwantar ma da hankali.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace. Zama a iya cewa kaman na mangwaro ko na kwakwa dan wa'ƴannan an fi yawanci an fi samun su a cikin gari. In ka je kasuwa za ka siya readyly duk in da kaje za ka same su.